Ana kwana nake zuwa kasuwa ga sati saubi yuma. Abinda ya sani ke zuwa, alama ake cin kasuwa abubuwa sunfi sauki. Na fi son in je kasuwa a tanen da Juma'a, shine sata buɗe abubuwa sunfi sauki alama.

Ina abubuwa da yawa domin nishaɗi saboda fa sanya abun da zai buga zai bani nishaɗi. Ni bankwana ina bakin ciki. Abubuwan da nakeyi domin nishaɗi. Ina zana sati haka, ƙarshen sati haka sai na je gidan wajen buga ƙwallo. Bugan ƙwallo shi ke bani nishaɗi.

A'a, ba na taka tsabar kuɗi. Na fi son na kai su ma'ajiya banki wajen ajiya. Abin da ya sa ba na taga tsabar kuɗi shine, idan har ka zara ka ajiye kuɗi, sai dai ka gan balayi ko 'yan fashi sun sallamo masun zo.

Abin shan da na fi so ni dai gaskiya na fi son a ce ruwan gola. Ruwan gola na fi son su don gaskiya sun fi inganta jiki, sun fi bada lafiya. Abun da ya sa na fi son ruwan gola, sauran lemukan suna cuta talwa ga lafiya, suna bada ciwo, irin dan kanoma. Basir shiyasa na fi son ruwan gola kawai.

A'a, ba na sanya tabalu. Abun da ya sa ba na sanya tabalu saboda an ce idan mutum na sa tabalu yana da matsalar idanu. Ni kuma idan una lafiya lau suke ba sa da wani matsala. Ina gani lafiya lau shiya saka wai ba na sanya tabalu. Amma wasu sun ce idan ba su cika gani ba sai su je asibiti su anso tabalu su riƙi amfani da shi.

A'a bana iya amfani da kwamfuta. Abunda yasa bana amfani da kwamfuta shine duk asanda nayi amfani dashi yana bawa idona matsala, yana taɓa idona. Yana sa bana amfani dashi. Nafison in an shi wayata ta hannu in dinga amfani da ita. Sannu sannu bai hana kai wa sai dai a daɗe ba'a kai ba.

Ni na fi son ice cream mai ƙamshin mangwaro. Abun da ya sa na fi son ice cream mai ƙamshin mangwaro, ƙamshin mangwaro ƙamshi ne mai ka'a italuwa ga ɗanɗano mai daɗi a baki. Gaskiya, ni dai na fi so ne saboda na cakulet bai yi da daɗi ko kaɗan.

A'a, bana da katin kasuwanci. Abin da ya sa bana da katin kasuwanci, na taɓa yi ne, na taɓa zuwa wajen yi ne aka yamun shi. A sai na jabu ne ban sani ba, sai na je zan yi aiki da shi sannan 'yan sanda suka kama ni suka ce min "ai wannan ba mai kyau ba ne", an cuce ni an ci kuɗina.

Kwaalaiko ina sauraron rediyo. Abun da yasa nake sauraron rediyo, rediyo yana ba da abun nishaɗi, yana wazan taluwa, yana karantawa, yana ba ka sauraron abubuwan al'ajabi na yau da gobe. Amma abun da yasa ban cika saurare ba shine akwai abun ban tsoro gare shi. Kana jin yadda duniya take tafiya.

Gaskiya, inde na fi son na yi wasan ƙwallo. Abun da ya sa ni fi son na yi wasan ƙwallo shine idan ban yi ta ba idan na yi ƙwallo sai in ji ko ina na ga ƙofina sun saki. Sai na yi guduma kafin na fara ƙwallo. Mara sun samu ni a ce ina zuwa wasan motsa jiki.

Yadda nake tabbatar da ingancin aikina shine idan na ma aiki ba ka fita sai ka tabbatar da cewa ya yi, ya yi lafiya lau ko ina lafiya lau kafin ka fita. Na tabbatar da ingancin ke ma ka tabbatar sannan na fita. In ba haka ba, aiki na bai yi ba shine sa na fi son in tabbatar.

Eh ƙwarai kuwa ina biyan kuɗi ta waya kamar ina sa kati, sa miye, miji abubuwa daban daban. Gaskiya ma na fi so in biya kuɗi ta waya bisa ga ta wani hayace daban saboda biyan kuɗi ta waya zai zo ma a sauƙi sauƙaƙe.

Abin da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa shine na kwashe kayana in kwashe komina saboda idan ruwa ya zo zai shaƙa su kuma za su mun wahalar shanyawa kafin su bushe. Ma'aikine saboda bala na kuma gudun ruwa suka shaƙa ni nima sai in samu wuri in ɓuye.

Gaskiya na fi son taksi. Abun da ya sa na fi son taksi shine shi bas in idan ka hau shi sai madakata inda yake tsaya zai tsaya. Shiku taksi idan ka ɗauke shi duk inda kake so zai zagada kai a cikin faɗin gari. Gaskiya na fi son taksi bisa da bas.

A'a, ba na amfani da tsauro net. Abin da yasa ba na amfani da salonnet, salonnet idan ka ƙafa shi za ka ji zafi ya shama kai, ga zafi ga dai abubuwa addinan daban-daban. Amma idan ba ka ƙawashi ba za ka ji amfani ka lafiya law ga iska na shigan ka taku ina. Kuma ni dai abin da yasa ba na so ne ɗakina ba sauro ina amfani da maganin sauro na gwangwani. Shine kawai.

A'a, ni ba na karanta jarida. Abin da ya sa ba na karanta jarida gaskiya rubutun ya mun yan ka nanu kuma yana ban wahala gurin karantawa. Gaskiya nafi son na karanta littafin da aka wallafa wani ya wallafa amma gaskiya bana iya karanta jarida saboda rubutun na ban wahala wajen karanta.

Gaskiya ni na fi son lokacin da shekara ke ƙarewa. Abin da ya sa na fi son lokacin da shekara ke ƙarewa, masu Kirsimeti haka, murna, ƙarin shekara, abubuwa dai daban daban. In ba haka ba sauran ranakun ba wani abun nishaɗi. Sauran shekarun ba wasu abun nishaɗi. Shine yasa na fi son lokacin da shekara ke ƙarewa.

Muryata tana da ƙarfi sosai ma. Muryata na da ƙarfi har na tashi hankali. Abin da ya sa muryata take da ƙarfi shine idan ina mura sai muryata zata koma sai a hankali a hankali. Amma da na gano sai na zaƙe shan citta da mene ne kayan yaji dai sai muryata ta dawo lafiya. Lau tayi ƙarfi.

Ayyuka na da suka fi mahimmanci a gareni ina tara ina tsala su ne ta hanyar in ce ma mutum ya bari sai ina attaanin haka zuwa Alhamis. Na fi tsala su a wannan ranar saboda ranar ce nake busy in nake natsec bana aikin komi.

Walahi ni dai ba na iya yin ihu, abun da ya sa ba na iya yin ihu, na taɓa gwada yin ihu sau daya na ji na faɗa a ruwa na yi ban iya ba, na taso na sha ruwa sai da aka ɗauko ni amma nasu zamuyi ashe na iya ihu saboda in burge abokaina.

A'a, bana son abinci mai yaji. Abun da ya sa bana son abinci mai yaji, abinci mai yaji yana cutarwa ga jiki, yana bada ciwo, illar ulcer, typhoid ni kuma bana so. Shiyasa na fi son in ci abinci na marar yaji, in ci, in ƙoshi sannan in tashi in gida.

Yadda nake sasanta rikici a aiki shine idan mutum biyu haka suna rikici sai in kira kowannensu, in ji daga bakin kowannensu, in ji mai gaskiya, in ji mara gaskiya. Idan na gano mai gaskiya, na gano mara gaskiya, sai in ce ma mara gaskiya ya ce ma mai gaskiya ya yi hakuri kuma don Allah ba zai sake ba.

Eh ina shuka tsile-tsile a gida domin idan ka shuka shi a gida kana ba shi ruwa, kana ba shi ruwa za ka ga abin yayi kyau, yasa gidanka yayi zasha'awa, gwanin sha'awa. Abun daɗin kande kowa ya shigo gidanka zai ji ya bulge amma dai wasu basa sawa. Ni ban san me yasa basa sawa ba.

Abincin gargajiyyan da na fi so na fi son tuwon dawa miyan kuka. Abun da ya sa na fi son tuwon dawa miyan kuka shine idan na ci shi, wasu ma sun ce tuwon dawa yana ƙara ƙarfi. Idan na ci shi, na sha ruwa sai in daɗe ban ci abinci ba. Musamman ma irin da ɗa ɗare haka.

A'a bana sa tunare a kullum. Abun da yasa bana sa tunare kullum saboda akwai zuma ta anguwar mu. Idan ka sa tunare za ta biyo ka yi ta ci zun ka. Idan ta cije ka kuma akwai illar talwa. Amma akwai lanakun da nake sa tunare saboda lanakun nan zumar ta ba ta fitowa.

Eh, kwarai ko yana waƙa cikin zuciyata. Ai kusan ma kamar kowa na waƙa cikin zuciyata idan mutum yana shiɗi. Dan waƙa cikin zuciya yana ɗan rage wani baƙin cikin rauwa yana na tsattsaki, yana ɗan rage abubuwa da dama.

Eh ina da dabbbar gida saboda ina da dabba kamar tunkiya, akuya, kaji haka duk ina da su. Abunda ya sa nike ajiye su idan wani abu zai sameka sai ka ga ya fada ga dabbanka gaskiya nafison yanzu in ajiye dabbobi a gida ni dai gaskiya.

Gidan abincin da na fi so shine Ɗaiba, Daiba gidan abinci saboda abincin su na da daɗi ga annashuwa, ga kayan kallo ma idan ka shiga wajen cin abinci za ka yi kallo, za ka sha AC, abubuwa daban daban gashi na suna sayarwa.

Ni bana rubuta lahoto. Abun da ya sa bana rubuta lahoto saboda ba aikina ba ne, kuma ba ma san taya zan rubuta shi ba. Amma dai wasu da suke aikin su ina ganin yadda suke rubuta shi kuma abun na bulge ni. Dan dai ban yi karatu ba ne, da na faɗa ma aikin rubuta lahoton nan ne gaskiya.

Ni dai na fi son yanayi. Yanayin da na fi so shine a ce ba rana ko'ina yayi lushi, yayi kyawun gani saboda rana ba abu bace mai kyau ma. Bai ma kamata a ce kana shan ta ba saboda ni mafi yawancin ayyukana a cikin rana nake yin su shi ne yasa ba na son yanayin rana.

Abubuwan da ka sani dariya ai suna da yawa. Kaman ilin in ga abubuwan dariya yana, bandariya yana sa ni nayi dariya. Musamman idan na ɗauki wayata na hau manhajar TikTok, zan ga abubuwan dariya da yawa. Zan yi dariya, zan yi dariya, cikina zai yi ciwo.

Eh, wasu lokutan nakan ɗan taɓa tafiya ne kasuwanci. Abinda yasa nake tafiya in ɗanyi kasuwanci shine kuɗin da nake samu a wajen aiki a hannuna baya isata wani lokutan sai insan kin fita ina zuwa domin inyi kasuwanci domin in dan kala ga kuɗin hannuna saboda yawancin ilimbi, kuɗin haya, kuɗin gidana da nake ƙwana, kuɗin wutan NEPA, kade gane de, da abubuwa daban-daban.

Ina zuwa walale daga baya. Abin da ya sa nake zuwa wulale daga baya shine na taɓa zuwa wani wuli da wuli an ɓata mun lokaci, abun bai mun daɗi ba. Ko kaɗan na ci jila, na ci jila abun bai faru ba shine sani kuma na maida wajajen da nake zuwa siga baya gaskiya.

Gaskiya ni na fi son AC. Abin da ya sa na fi son AC shine, ita fanka za ka ga tana jujjuyawa da ƙarfi. Wata ma idan ta lalace za ka ji tana wani kuka "rrr" in ba daɗin ji gaskiya. Amma wasu suna faɗin cewa AC na cutarwa ga lafiya. Wai da gaske ne kuwa ko ko dai?

Gaskiya ni na fi son miya mai gishiri saboda miya mai zaƙi ai ba ta ma da daɗin cin tuwo haka gaskiya. Kuma miya mai zaƙi ai dole a waje ta saboda ba ta da daɗi. Amma ni dai na fi son mai gishiri ga natsuwa ga annashuwa ga ɗanɗano a baki ma sai kama cishi ka jiya wallahi.

Launin labulen ɗakin mu shine bula amma da sun samu ni a ci ruwan anta ne saboda kwata-kwata bulan nan bai yi kama da fentin ɗakin mu ba. Bai ma ɗauke ɗakin mu ba. Ɗaki ya yi ba kyau amma ina so na samu kuɗi ne sai in je in sayo ruwan antan sai in sa sai kada ɗakina yayi kyau.

Ni a biyu nake amfani dashi don miƙa saƙo na farko dai ina amfani da manhajar Facebook domin ni miƙa saƙo ga ƴanuwana da abokan arziki. Na biyu ina amfani da manhajar TikTok domin yaɗa saƙo a duniya kowa ya gani don taimakon kai na don taimakon kai da kai.

Yanayin ɗakin da na fi so ni dai gaskiya na fi son a ce ɗakina yana da duhu. Ga farin fenti na mai, ga dai nan na sa labule ruwan anta, ya yi fa kyau ga AC can a maƙali, gaɗe abubuwa kwajela menene. Gaskiya na fi son irin wannan ɗakin amma dai ban san ra'ayin wani ba ya kaso game da ɗaki mai duhu. Amma ni dai yanayin ɗakina haka nake so nayi.

Abu biyu zuwa uku nake yi lokacin da na isa ofis. Abu biyu zuwa uku nake yi lokacin da na isa ofis. Na biyu sai na buɗe kwamfutata, na kunna ta sai na natsu sannan na fara aiki. Na uku shine idan kafin in fara aiki sai na ɗauko fom, din kowa na ɗuba da wai da wai, yazo da wanda bai zo ba sai in ɗuba sannan in fara aiki.

Ni dai gaskiya na fi son na zauna a kan kujera na yi jaɓe-jaɓe, na yi sakata in wala. Bana son na zauna kusa da wani in matse ko shi ya matse ya cutar ta. Ba zai ji daɗi ba, ni ma ba zan ji daɗi ba. Na fi son in zauna inda zan ji daɗi.

Gaskiya rubutuna baya da kyau. Abunda yasa rubutuna baya da kyau ni bamma je boko ba kwata-kwata ban san taya ake rubutu ba amma naji haushin rashin zuwa boko na a wannan lokacin da nake ciki saboda abunna ƙona min rai ga ayyukan da yakamata nayi in samu kudi dayawa dayawa amma bazai yiwu ba saboda ban je boko ba.

Aikin gidan da nake yi kullum shine na farko dai zan tashi in share daki na. Idan na share daki na, na biyu kuma in wanke bayi na. In wanke bayi na ya yi kyau, na uku in share tsakar gida na. Sannan in yi wanka in shirya in fita ofis.

Ni dai gaskiya bana son kallon faduwar rana. Abun da ya sa bana son kallon faduwar rana si in ga sama tayi jajil, ta yi ba kyawan gani. Ina sa ni dai bana son kallon faduwar rana. Na fi son ma ina cikin ɗaki sannan da na tafi ko da zan fito dufu ya fara sauka.

Kuɗin wutar lantarki da nake biya a wata, shine naira dubu goma sha biyar, amma ni dai a haka ya mun tsada da sosamune da za su rage min shi, su mai darmun da shi naira dubu bakwai da zan ji daɗi sosai. Amma babu yadda zan yi, dole zan anshe shi a haka.

Gaskiya ni bana kuka lokacin yanka albasa. Abin da ya sa bana kuka lokacin yanka albasa shine saboda bani ki yanka wa ba balle in san irin yajin da ke shiga ido mutum har ya yi kuka. Amma daso sa mune, ni ma ya kamata a ce ina yanka wa amma zan gwada wata rana don in ji me mutane ke ji.

Abincin dake sani inji daɗi shine in samu dafadukata ta man gƴada taji wake, ga ruwan gola a kusa galar kai. Allah sarkin naɗi. Wannan abincin yana sani naji daɗi na godema Allah da ya bani kuɗi.

Ni ne, na fi so in zinka ajiye kuɗina a banki in kai su ma ajiyar banki don ba na son in aje tsabar kuɗi a gida saboda balazana ce ga rayuwata. Domin a nan 'yan fashi, 'yan daba suna zuwa gida-gida suna anso kuɗi a mutane.

A'a, bana son buɗe taga a ɗaki. Abunda yasa bana son buɗe taga a ɗaki, i danna buɗe sau ro zai shigo kuma nidai. Na fi son in ga ɗakina da duhu tsattsatsa tsab yafi min kyau. Amma wasu su suna buɗewa domin zafi da shan iska.

Eh, ina kale wayata daga kwayar cuta, don idan na dawo kafin da dauki waya ta aiki kafin na ɗauki waya ta, sai na fara samo ruwa, na wanke hannuna, na goge sannan in ɗauki waya ta in fara abubuwan da nake yi domin ba na so wayata ta samu matsala.

A'a ni ba na samun horo a wajen aiki. Abun da ya sa ba na samun horo a wajen aiki, ni mai gidan kai na ne, ni dai sai dai in horar da wasu. Amma da son samu ne, ni ma ace ina samun horo, zan fi dagewa in iya aiki, in natsu da kyau da kyau.